Eh ƙwarai kuwa ina son karanta littafai. Dalilin da ya sa ne akwai saboda dama da littafai za su koya maka. Sa annan ina karanta littafai akwai abunda nima nake fahimta daga littafai suna ba da labarai suna ba mu gargade. Shiyasa ina son karanta littafai.

Inda nake kammala aiki a lokaci shine bana, ina bama aikina lokacin sa sannan kuma bana yin hira da mutane lokaci. Abin da nake yi shine ina sa hankali na saboda na san shine abin da zai taimake ni don taimake iyalina. Shi ya sa nake sa hankali na sosai saboda in kammala aikin.

Ina share gida ko wane lokaci, da safe idan na tashi ina sharan yin wanke wanke, yin girki. Sa'a nanakuma bayan na gama girki ina kafin na fita wurin aiki. Bayan na dawo daga wurin aiki masu yanzu tara zuwa wurin inyar ina sake ƙara share wa kuma. To ni bani da me shara.

Dantakar mu da shugaban aiki dangantaka ne mai kyau, wanda shi ma ina son magana. In dauka matsala nakan zo na same shi, yi mashi magana a sifami gida. Yana da shawarar da zai bani, yana iya bani shawara. In yana da taimakon kuɗi da zai bani ma kuɗi saboda na taimaki kai na. Gaskiya shi shugaban aikin mu, mutum ne mai hankali.

Ni bana son wurare masu hayaniya. Wurare masu hayaniya yana yawan kawo tashin hankali duk wanda kuma baya son tashin hankali ba dai taɓa so wurin da ana hayaniya ba. Sha saa na ga wuri ana hayaniya, bari wurin ina ke yi saboda ƙarshen hayaniya na kawo fala'i, yana kawo masifa da bala'i. So komi ya ya dai ni dai sha mutum ya dinga kiyaye wurare da akwai hayaniya.

Lokaci da ruwa na zuwa, ni abin da nake yi shine ina iya ƙoƙari na ganana tattalin jiki guje, wanda na san cewa in ruwan sama ya taɓa zu zai ɓata. Inna shi shakkatar cewa na kulle tagogi, in tabbatar cewa ba windon da yana iskan ruwan sama ya shiga da ruwa cikin ɗaki ya jiƙa wuraren. Shi ne abu bari. Nan baya an gama ruwa kuma ina yawan fitowa na ɗun mi ke ƙafa in zama.

Abin da nake jin hayaniya shine ni ba na son wurin da mai hayaniya abun tashin hankali ne. Hayaniya abun da yake kawo fada ne, tauyaki ne. Saboda haka ni ban taɓa na yi kowane hayaniya ba, ban taɓa kuma na so a yi sha'ira a hayaniya ba. Ko min ya ina yawanci ya yi bane, ba na son tashi.

Ina amfani da Facebook Messenger ne na tura saƙonni. Facebook Messenger na amfani da shi saboda Facebook Messenger bayi da garantti. Idan mai Facebook ya tashi rufewa zai iya rufewa. Kaman kwanaki ma an rufe mun Facebook biyu. Shi ya sa ni na daina amfani da shi yanzu na kuma amfani da WhatsApp ne wajen tura saƙonni ko buga.

Bikin rana aihuwar mu shine, ana tabbatar cewa an siya min kaya kuma an sake an siya ko kaza ko zabuwa ko rago wanda za a yanka. Ana sake tabbatarwa cewa an siyo shinkafa da za a yi amfani da shi yayi girki saboda haka a gaskiya ranar sunar aihuwar karamin bikin muke sha ba.

Ina amfani da wayana kowane lokaci, safe, rana, dare. Idan ba sai dai in wayana babu caji. Domin da wayana inayin ɗaukan hoto, ina yin sannan kuma ina amfani da shi na yi abubuwan crypto ɗina da shi, ina yawan yin kallon bidiyo da shi ina rage lokaci.

Kwarai ina iya tuƙin mota. Abin da ya sa na koyi tuƙin mota, da zan iya siyan mota shekarar da muke ciki. Shi ya sa na koyi tuƙin mota shekarar, kuma na ga amfanin tuƙin mota a shekaru biyu da suka wuce. Kuma mota na da amfani saboda in ka iya tuƙa mota za ka iya karɓa ko da a rawa.

Ina tafiya zuwa wurare, na fi so in shiga bas ne. Saboda bas in na mutane kala kala da kuma kowa da kalan halinsa. Zamu inga mamakin mota ana tafiya amma ni kuma kalan mutum da dai bana cika magana da yawa ne. Abin da nake waye yi shine ina nasuwa na ji hirar da ake yi kafin nan nima na sa baki. Ki nawa kuma in nayi tafiya, ina yawan son zama a baya saboda in dinga kallon wurare da kuma dabbobin jeji a cikin jeji da mota.

Yadda nake yanke, yadda nake yanke shawara a Aiki shine ba na tabbatar da mu gaba ɗaya. Ni ina yanke shawaran da dukanmu zamu amfana ne kuma mu ci yanke sai kuma ina sake yin shawara da Abu ya amince da shawaran da na kawo kuma da matakin da za a ɗauka duk da mu ke.

A'a, bana raba inda nake yanar gizo saboda ba tsaro bane, saboda don kiyaye wa ne kuma bana bayarwa saboda ban san su ba. Yanar gizo wuri ne wanda mutane saboda miliyan suna wurin din, da wanda sun waye ka duk suna wurin din wanda kuma bai kamata ace kowa da kowa ya san inda, saboda tsaro kawai ya kamata ka ɓoye inda ma kai.

Shago da na fi zuwa shi ne na fi zuwa shago da ake sayar da sabulu da omo domin ni kala mutum ne mai son yawan yin amfani da turare da kuma omo. Lokacin da in wata ya ƙare ko turare na ya ƙare ko bai ƙare ba ina iya siyan sabo. Shagon da na fi zuwa ke nan sosai. Wani lokacin ma nakan je ko wata.

Eh ina da katin kasuwanci saboda da katin kasuwanci ne ake iya amfani da shi a yi sayayya. A nan in baka da katin kasuwanci ba za a bar ka kaje ka yi sayayya. So yana da kyau ma mutum ko da mutum shi ba ɗan kasuwanci ba ne yana da katin kasuwanci saboda zai iya ganin abin da zai sayar a ciki ko kuma.

Eh ina amfani da sauro net saboda in mutum baya amfani da ita gefen da akwai ciyayi dinnan sauro suna da yawa wurin da akwai ciyayi kuma suna ɓuya yi. In ba ayi amfani da sauro net ba yana kawo mana cizon sauro yana kawo mana ciwon malaria sannan kuma bai kamata ace daman mutum yana barin irin cututtuka shi ba. Muna amfani da sauro.

Unguwari babban anguwa ce wanda duk abubuwan da kake nema akwai su. Akwai asibiti, akwai wurin nishaɗi, wurin hutu. San in rani yayi ma mutane sukan iya je kogi su ɗebi ruwa. Kuma ana iya zuwa ai wanki ma a kogi lokacin rani da lokacin.

Ina ajiye kuɗina ne a banki domin a banki ne inda na daina ajiye kuɗi a guda gudansa. Saboda sanyi ko zafi na ɓata kuɗi. Kuma in ka yi asara, gare zaman yana cikin banki komai ya ba zaka yi asara.

Ni inda nake ajiye makullanmu shine ina ajiyewa bayan ɗaki nake tuwon da kifi a buhakai, idan na dawo wurin aiki, sai in dawo in buɗe ko fara. Amma wani lokaci kuma ina ba ma makwabci na su ajiye idan na dawo sai na ƙarba.

Burin mu a wurin aiki shine mu gam mu ne muka fi kowane kamfanin da suke kera tukunya sannan kuma duk burin mu shine musan cewa da mutane suke so kuma a kwanakin da suka wuce na cewa mu iya kera tukunya sannan muna yin tukunya.

A wasan da nake son yi shine wasan rige-rige. Domin tun a makaranta na ƙanƙanta na iya buɗe su. Kuma wani lokaci kuma na iya wasan ƙwallon ƙafa domin na buga tare da aboka nai na amma ban iya shi sosai kamar yadda na iya rigar-rige ba. Saida zan iya shi sosai.

Yanda nake magance damuwa a aiki shine, na san cewa ba a magance shi sai na san nayi nazari in duba hanyoyi da yake. Idan na duba ban samu hanyoyi da za a magance shi ba, ina iya magana da manya su sun taba fuskanta abu makamancin haka sai in musu maganar yanda ya kamata a yi.

Ina cajin wayana duk lokacin da wayana ya sauka. In cajin wayana ya sauka, wannan cajinsa saboda ni mai son amfani da waya akai-akai ne, yana taɓa jin dadi. Don wayana shine abokina, wayana shine komai ina, ina shasa bana taɓa wasa na ga na bar cajin shi ya janye saboda haka ni duk lokacin da na ganshi na caji.

Eh ina amfani da matashin wuya, yana da kyau mutum ma ya dinga amfani da. In mutum ya kwanta babu matashin wuya zai sa wuyansa ciwo kuma ba zai ji dadi ba. Kwai jima bane ba gaskiya matashin wuya dinnan saboda na san gaskiya zai min taimako kuma zai am ko yanzu haka ina jin dadi ina amfani da.

Eh ina raba abinci na da mutane. Abin da ya sa nake rabawa shine zaka samu ƙasas su ne kuma suna buƙatar taimako. Shi ya sa wani lokaci idan mutum na bukata sai in raba abinci na da shi. Shi ma bashi ci. Don mutum na yi yana samun lada dansa kuma Allah na ƙara buɗe hanya.

Eh, lokacin lema, lokacin ruwan sama kan gaskiya ina ƙoƙari da riƙe lema saboda jikina baya son dukan ruwan sama ne. Ruwan sama in ya taɓa jikina yana yawan kawo mun zazzaɓi. Kiyayewa yanda zanyi shine in samu ko inuwa ko kuma in ɗauki lema in riƙe. Amfanin lema a wurina ba sai dai kaɗai a damina ba. Kuma lokacin zafin rana ma.

Wasa da nake yi a waje shine wani lokaci na kan yi wasan iwo na jego kuma na kan yi wasan rige-rige da yamma. Wani lokaci kuma, ni da abokanai na, muje mu ta ɗaukan hotuna, mu sauko ƙasa da gudu muna ɗaukan hotuna. Su ne kalan wasan da nake yi.

Eh yadda nake magana da abokan ciniki shine idan suka zo na ba su wurin zama, ba'a na ba su wurin zama sai na dauko iyalin su ya koma da komai a kasuwanci. Bayan na gama tambiyoyi can, in ji mai yake so ya saya kukuma mai ya kawo mini na saya, ya gaya min in zan iya, in dai kuma na gan zan siya ba zan samu riba ba bana so.

Lokaci na rana da na fi so ni na fi son yamma ne, saboda da yamma sa'anan kuma kowa ya dawo aiki, kowa ya dawo makaranta, mutum zai zauna gida ne yana wuta wassa, yana kallon TV, yana ɗan shan. Shi ne abin da na fi so, a lokaci na rana da yamma.

Nina fi son zama a birni. Dalilin da yasa nafi son zama a birni shine, abin da mutum yake buƙata na saukin rayuwa da kuma ci gaba a rayuwa, ba tare ana sanin sa a birni. Kaman wajen yin tafiyoyi akwai mota sannan kuma kaman wajen haske aƙwai wutan lantarki. Sanda aƙwai TV, sannan kuma zaka iya ganima yana faruwa idonka.

Eh, ina ba da shawara wajen aiki. Gaskiya na iya ba da shawara daidai gurguɗe, ko wa da yanda damashi ya fi fahimtar abubuwa da kuma yadda zai iya koyar wa mutane. Na kalla inda ya kamata in ba da shawara, ina iya ko karin ga na ba da shawara. As been, na gan abun da bai kamata ba.

Ni mafi yawa ina yawan kunna sanarwa. Inal na kunna sanarwar ne a wurin ina nake samun sakonnin rigas ɗin. Wani lokaci za'a iya bukata in canja apps ɗin ina fita. So ta wurin din ne nake kallon sanarwa sannan kuma na canja shi idan baka canja ba ana samun damuwa shi ya sa bana wasa da shi.

Abinci da na fi so shine in samu gwaza ko dankali da mai. Domin in na samu abinci kaman haka ina jin daɗi saboda wannan abincin mu ne ta arewa ta gargajiya wanda mun yi girma mun tashi. Shi ya sa mu ma muka jona su muna cin abincin ne kuma ya zo ya zamana shine abinci.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri shine ba na taɓa yarda inbar wani ya sane, zai zama na shi. Wancan ɗin zai je sake sanar ma wayensu. Kuma idan aka bi sirri cikin abun da ni nake yi ko kuma abun da ni na ji. So in na ji sirri ba na taɓa yarda na gaya wa kowa.

Eh muna sa uniform a wurin aikin mu. Dalili da ya sa muke sa uniform a wurin aikin mu akwai wasu da ranar Laraba suke zuwa bincika su ga ko ma'aikatan block sun saka uniform din su. Sannan kuma in ba a saka ba ana cin tara. To mu kuma saboda kiyayewa, abin da muke yi shine ranar Bar muna sakawa. Domin ranar Asabar da ranar Laraba shine rana da suke zuwa yin aikata. Su na nan cikin uniform din su.

Gaskiya ba kowane lokaci bane na ke zuwa aiki daidai sabo yi mini yawa. Domin ni in na tashi sai na yi girk sai nayi girki ma iyayena, sai na yi shara, sai na yi wanke wank, sai na yi wanka. Na kai na tukunna, inna gama wanka sai na yi shiri. Baya na ɗauki keke na, na tuƙa har zuwa wajen aiki. Aiki da wuri wani lokaci na kan isa latti amma mai gidana a wajen aiki yana gane cewa eh tabbas ayuka ne suke mini yawa dunyasa. Saboda haka gaskiya, ina gaskiyar jinjina.

Yadda nake koyan fasaha sabo shine ina ba ma abun ɗin lokaci kuma ina yawan yin karatu game da waccan fasahan. Misali ina bashi sati, bayan na gama koya na fi so kuma in za a koya min ya zamana an gama shiga yin ta a hannu saboda in ƙara fahimta da-

Eh to gaskiya muna da madubi a gidanmu sun kai guda shida. Saboda ɗakin zamanmu akwai madubi. Idan ka sake kaje ɗakin kwanciya na, cikin kwanciyar kannena ma akwai madubi. A cikin ɗakin kwanciyar yara nama akwai madubi. Cikin mamana da babana ma akwai madubi. Sannan kuma a dining table ma akwai madubi. Gaskiya muna da madubai sosai a ciki.

Ni nama da na fi so shine na fi son naman kaza, amma wani lokaci kuma shima ina son ci. Ba na cika shiri da naman alade, saboda naman alade yana da kitse idan na ci, idan na sha ruwa sosai yana tayar min da zuciya. Saboda kiyaye wani mai, in je in ci naman kazan.

Aikin gida da nake yi kullum gaskiya suna da yawa. Don ina yin shara ma kullum, ina wanke wanke kullum, ina wanke wanke kullum ina yima yara na wanka kullum, sannan kuma ina zu-- amma dai wanda na fi yi sosai a cikinsu dai shi ne girki. Eh in ban yi girki ba akwai matsala.

Mai kakkafa min baya mata na ne. Mata na ne mai kakkafa min baya saboda ita ne kadan baya na. Domin mun jima tare da ita, ita take kakkafa min. Duk wasu su yi mini ba su iya yi yadda take yi. Saboda haka da na zo na fahimci abin ne haka yayi wa baya na ta kafafa.

Ba mu da wifi a gida amma ina tunanin insha Allah na kamata na saya saboda na taras-- na san amfanin sa sosai. Yana baya sashi rikici. Shi ya sa ina son in yi yaƙo kari na inga na sayaye saboda in samu nayi ayyukana ba tare da na samu matsalar netwok ba. Domin idan babu wifi yana rikici amma da wifi naga netwok baya rikici sosai.

Eh ina wanke tufafina sau biyu a sati, sati sai na wanke kuma ran lahadi na goge su gabaɗaya zuwa aiki ranan litinin. Idan ba in wanke su ba bazai ki da na sassaƙa su naje kujen aiki in saka su da datti.

Eh, ina da sa hannu a sakonninmu saboda mai gidan mu gaba kiɗaya ya bar min ayyukan sa hannu a sakonni. Ya bar mini, ni ne zanna sa hannu a sakonni da min glda maigini mabiyinsa. Saboda haka ni nake sa hannu a kowane sakonta, SMS ko ta leta aka turo mana ba damuwa nima.

Kwarar ma kuwa ina iya dafa abinci, saboda a gidan mu ma na kaman da da zu naci abinci ma mama na, ni nake dafa ma baba na abinci, ni nake dafa ma yara na karanta, tukuna ni na zo na yi wanka na yi shiri na je a wajen aiki. Abinci ma ya zo ya zama mini abun da abu mai sauki ne gaba ɗaya.

Farka wa wani lokaci karfe huɗu, wani lokaci ina farkawa karfe biyar. Saboda inyi abubuwa da ya kamata domin na san yarana za su bukaci abubuwa na ci tafi makaranta. Soboda aka ina farkawa da wuri wuri in tabbatar nayi, saboda kar naje aiki latti.

Gaskiya ba karya, ina rera waƙa sosai in ina wanka. Wani lokaci na-- wani lokaci kuma nakan rera da murya na. Domin waƙa shi kalan abu na fitowa cikin saraffefer murya ka ba da labari. Wani lokaci kuma yana yi da mutum yake ciki. Wani lokaci kuma mutum yana cikin jin daɗi.

Gaskiya bana son yin aiki bayan lokaci. Dalilin da ya sa bana son yin aiki bayan lokaci shi ya kamata mu huta ne. In aka kame aiki bayan lokacin aiki, ba kin gama wanda suka kame aikin in ce musu su yi hakuri gobe inda na taso da sassafe na zo wurin iya abin da ya kamata in yi saboda in tabbatar cewa na yi musu aikinsu amma ba.

Eh ina taunawa goro amma kalan goro da nake taunawa daban ne. Mijin goro nake taunawa. Da shike aka ce na mijin goro idan aka haɗa shi da tafarni sannan kuma yana maganin ulcer. Shi yasa nake mijin goro amma bana tauna ɗayan goro din. Dalilin daya sa bana tauna ɗayan wancan jajaye.

To ina iya kallon madubi so biyu ko so uku a rana ɗaya. Na gama wanka nakan zo gaban madubi. A gaban madubin na duba kaya da na saka ko yayi kyau, ko bai yi kyau nakan canja saboda ina so in zan fita yazamana.

Ina zuwa kasuwa ranar Laraba da safe. Dalilin da ya sa nake zuwa Laraba da safe shine, eh, ranar Laraba ina samun lokaci da ya kamata in yi su da yamma. Amma idan ban yi su da safe ba, shi ya sa ni ina son zuwa kasuwa ranar Laraba da yamma.

Gargajiya da na fi so shine na fi son ɗan wake da kuma na fi son da miyan aleho da yakuwa. Wani lokacin kuma na fi son a hada mini da dargaza. Na fi son da dargaza din nan, yana da yauki sosai kuma in an kasashe shi baya shake wuya. Shiyasa nake son wayan nan abincin gargajiyan.

Gaskiya muna da yawa a dangin mu, gaskiya mun kai mu goma sha tara a dangin mu. Wasu na zama da maman mu na farko, wasu kuma suna zama da maman mu na biyu. Nan kuma wasu kuma suna can wani ƙasashe ma, su ya sani su ba. Amma Ali waɗanda ni na iya sanin waƙe na ke faɗawa.

Kayan aikin da muke amfani da su a wajen aikin mu shine muna iya amfani da wuƙa, amfani da taɓo, muna iya amfani da launi, muna iya amfani, muna iya amfani da gam, muna iya amfani da fensir, munani, muna iya amfani da sanfefa. Muna amfani da dama wanda na ce zan lissafa su ba za mu iya gamawa ba.

Yawan son kallo gaskiya fim ne nake so na kallo kamar India da soyayya sannan kuma matsala na da su wani lokaci shine fim nasu na karya yana yawa. Su na yawan sa karya sosai. Ni dai nafi son yanayin da su ke yin fim na su.

A'a gaskiya ni kan ina kwana kullum a gida. Dalilin da yasa nake kwana, in na kwanta a gida ya fi sauke min gajiya, ya fi ƙawo min kwanciyan hankali, yana bani sakiya a cikin gajiyan da na yi. In kuma ban jikina ya sake, shi ya sa komi ya ina iya kokari na, in gana.

Edikashin mutane shine abin da nake yi na farko. Zan ba ka hannu na yayagajiya, tambaya iyalinka suke, bayan na gama wani tambaya ya sake ya komai, saina samu na wuce. Bana yin gaisuwa da tashin hankali a cikin gaisuwa da nake yi.